Gaskiya, a, na fi son zama a birni saboda a du wasu damammaki na rayuwa a birni suke. Kamar damammaki na aiki, sana'oi, kasuwanci, a, shiga manya manyan makarantu, samun cuɗanya da mutane mabanbanta. So dole ne kawai duk wata dama tana birni. Duk da cewa zama ƙauye akwai daɗi har ga Allah yana da matuƙar daɗi. Akwai sabo da ƴan'uwa. Kullum ana tare kusa da kusa da juna. Kuma ba a da wani abu da zai sa ace ka wuni ko ka kwana ba tare da ka ga ɗan uwanka ba. So amma a birni za ka iya yin mako ɗaya, mako biyu, mako uku ko ma wata, ko watanni ma ba ka haɗu da wani naka ba saboda girman wuri. Kuma a birni kullum kowa yana yin wani abu da ya shafi rayuwar sane. Bayi da lokacin madanne sosai. To amma idan muka yi magana a kan damar makin da yake birni da wanda yake ƙauye, so za mu ga damar makin birni ya fi na ƙauye ne sabo kusa ba. Su da wannan dalili ya sa har ga Allah na fi son zama a birni fiye da zama a ƙauye. Ba don ba ni son ƙauye ba, sai dun a'a. Duk wani nasara da ci gaba a rayuwa an fi samunta a birni. Amma ni mutum ne mai son ƙauye. Ina yawan zuwa ƙauye na in zauna da mutane. Nakan yi watanni ma ina wurin. To amma de yanzu haka a birni nake rayuwa. A birni nake aiki da sana'o'ina. Duk wasu tsabbogina ta, ya ta'allaka da birni. Duk da cewa nakan je ƙauyen mu ziyara, a, noma a lokacin damina, sayayyan hatsi saboda can yafi sauƙi. Amma duk wani abu da ya shafi rayuwata yanzu a cikin birni nake yi shi. So kuma ke nan da wannan hujjar zan iya cewa na fi son zama a birni fiye da ƙauye.

So, a ni ba ma-ma'aboci aikin gida ba ne. A to amma in ina gida, aka na kan tara iyalina ayyukan gida. Abune mai sauƙi a wurina a gida in yi shara ko in yi wanke wanke ko in yi girki ko in dafa abinci. Duk wani aiki na gida ni gaske ina iya yin shi ba tare da na ji shakka ko wahala ba. Kuma ni mutum ne mai son ma aiki, har ga Allah ina son aiki. So wannan ya sa nake yawan yin aiki in ina gida. Amma ba don ya wajaba a kaina ba, sai dai ina jin daɗi ina ta iyalina ayyukanta na gida. Sannan ina yin wanki, ina yin guga. A duk da cewa wani lokaci wanki da guga nakan kai a yi mini a waje. To amma wani lokaci ina yi ne kai a gida in na dawo gida. Kuma ina jin daɗin haka gaskiya ba tare da wani ƙalubale ba.

Eh ƙwarai da gaske. A kusa kashi arba'in cikin abubuwan da nake amfani da su ina saya ne a yanar gizo. Har ga Allah. So a wannan batu ba karya ciki, a zallar gaskiya ce. Ina sayan kaya a yanar gizo, ina saya a Irin Timu, ina saya a Ali Express, ina saya a Jiji, nakan saya a Kwanga, ina saya a Pipit, ina saya a wurare dai da dama gaskiya. Duk inda naga kaya mai sauki so ina zuwa can inje in saya gaskiya. Wannan, wannan garantti ne babu wani kame-kame a ciki ina saya. Siya kaya a yanar gizo yana da matuƙar sauƙi gaskiya. A can za ka ga wani kayan da a a nan za ka ganshi da tsada, can za ka ganshi da sauƙi sosai, rangwame mai yawan gaskiya. So babban damuwar da ake samu shi ne yadda za ayi kayan su iso wurinka. Musamman in ka saya ne a ƙasashen ƙetare, zuwa inda yake yana da ɗan wahala. To amma kuma kasancewar duka kamfanoni ne kowanne akwai tsarin yadda yake isar da kayayyakinsa ga wanda ya saya. To jiran ɗin ba na wani lokaci ba ne mai tsanani ko mai yawa. Idan mutum yana da haƙuri kuma kayan ba wasu kaya ne da yake bukata nan take ba so a zai ga cikin kankanin lokaci ya same su kuma sun iso gare shi in yana da haƙuri. To amma ga sabon mutumin da bai saba sayan kaya a yanar gizo ba so gaskiya daɗewan za ta ɗan dame shi. Eh, sabida mafi ƙarancin lokacin da zai ɗauka zaka ga. Misali idan kaya za su zo ta jirgin ruwa ne sukan ɗauki wata uku zuwa shida. Sabida ta cikin jirgin ruwa a ya fi sauƙi amma akwai lokaci kafin ya iso. Idan kaya za su zo cikin jirgi ne jirgin sama to wannan ya fi sauƙi. Wani lokacin kaya cikin sati biyu, sati uku, tsanani wata ɗaya zuwa biyu kayanka za su isa. Dun nisar ƙasar da ka sayi kayan. A mafi akasari wata sati uku ma kayanka su iso. To amma kuɗin da za a kawo ma kayan daga inda ka saya ta jirgi yana da tsada. Wani lokaci ma yakan ninka kuɗin da ka sayi kayan. So idan mutum bai yi lissafi da nazari sosai ba a irin wannan deal din ko da kayan sun zo zasu zaka gai asara yayi ba samu ba. Musamman mutanen da suke kasuwanci. Amma idan kaya masu yawa za ka saya za ka ga akwai riba. A ƙwarai da gaske. So ni na fi son kaya, na fi saya ta yanar gizo kamar yadda na faɗa. Kuma ina jin daɗi, duk da cewa ina saya a zahiri ma. A idan na ga wani abu a zahiri na ga ya burge ni yana da kyau in na ji ina bukata, take nake zuwa inje in biya kuɗin sa in saya in dawo da shi gidana in ci gaba da cancarewa musamman kayan sawa.

Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine kyakkyawar fahimta. Yazamana a cikin abokantaka akwai fahimtar juna, akwai ƙaunar juna, akwai tausayawa juna, akwai agazawa juna da tagazawa juna da taimakon juna. Duk wata abu ta da kake gani alaƙa ce ta yau da kullum, alaƙa ce ta haƙuri, alaƙa ce kuma wadda Allah ne ya haɗa ta. Saboda haka dole abokanai suna buƙatan sai haƙuri da juna, saboda gaskiya dangantaka ta abota tana da matuƙar muhimmanci. To amma babu abin da yafi muhimmanci kamar fahimtar juna. Aminin su fahimci juna, su riƙe amanar juna kuma zamana suna son juna da gaskiya. Ba wani na son ɗan uwansa saboda wani abu da yake mora daga gare shi ba. So abin da yafi muhimmanci shine fahimtar juna. Fahimtar juna na nufin aboki ya fahimci abokinsa ƙwarai da gaske. Ya san wane na son kaza, wane bai son kaza, wane na jin daɗin kaza, abu kaza bai burge wane. Haka shi ma ɗaya ya fahimci wane yana jin daɗin kaza bai jin daɗin kaza. Ka fahimci abokinka ƙwarai da gaske. A nan ne ma za ka fahimci kuna da alaƙa ta wasu abubuwa. Abu kaza da kaza yana burge mu duka. Abu kaza da kaza baya burge mu duka. A kasuwanci ga abun da abokina yake sha'awa to ani ma ina sha'awar irin wannan abu. So wane me zai hana mu haɗa kai mu yi kasuwanci saboda mu riƙa cin riba mu na rabawa tare. Abokina yana son karatu to ani ma ina son karatu ya za'a yi mu koma makaranta mu ci gaba. Ya za'a yi mu haɓa karatun mu a tsakanin mu. So wannan shine fahimtar juna kuma shi ya fi muhimmanci a cikin abokantaka.

Koyan fasaha sabo yana da hanyoyi da yawa. To amma kamar yadda aka tambaya ni ya nake koyan fasaha sabo. Zan ba da misali da fasahar da nake koya yanzu, aah ta Artificial Intelligence ma'ana ƙirƙirarriyar basira. Aah na farko nakan koya ta daga mutanen da naga suna sun ƙware a kai. Nakan natsu in ga yaya da yaya suke yin abu kaza sai in koikoya. Sannan ba zan manta ba ko kwana biyu da suka wuce akwai wani aji na koyan wani al'amari da ya shafi shi aah ƙirƙirar basira ɗin ana biyan kuɗi a koya. Na biya kuɗina don in koya duk da cewa har yanzu ba a fara yin wannan aji ba. Kuɗi na biya masu yawa don in koya. So idan ta kama koyan fasahar da na gani ina buƙatan koya ana biya ne da kuɗi, nakan biya kuɗi ba tare da na ji nauyin yi wan kuɗin ba. Idan ta kama zuwa ne aji a koya kyauta, nakan je in koya kyauta ko da tafiya ce mai nisa. Idan kuma ta kama a'a ka, ka, ka zauna ne ka nazarci abun ka ga yadda ake yi kai ma ka koya da kanka. To shi ma nan ma ina ƙoƙari gaskiya nakan zauna na natsu na fahimci abun na koya da kaina ba tare da na je gaban wani ya koya min ba. So ta waɗannan salo uku da na lissafa, ta nan nake koyan sababbin fasahohi da nake gani. Eh, sannan ni ma abota aah ta'ammali ne da yanar gizo, abin da ya shafi aah yanar gizo da sauransu. So nakan ga sababbin abubuwa kuma in na natsu da kaina nake gani ma ya ake yin abun. Aah misali in kuka ɗauki aah ƙirƙirarriyar basira ana iya haɗa hoto da ita, ana iya haɗa bidiyo da ita, ana iya haɗa murya da ita. Ana yin abubuwa da dama ana gina yan ha shafin yanar gizo. So duka waɗannan ina ganin mutane na yi ba sa tare da na je aji an koya min ba, na kaina nakan bi yadda suke yi nima ina ƙirƙirar abu. Rau wasu ma kan ce min na ƙware ƙware a kan wannan abubuwa.

So wannan magana da kuka yi magana ce mai harshen damo, yaya sa hannu naku yake? So sa hannu, wurin taimakon mutum ka sa masa hannu ka tallafa masa ko magana ake ta sa hannu na tambari na taswira, ƙota alama da ke nuna kaiɗin ne. So a wannan wuri zan iya cewa amsan ya danganta da abunda ake so a tambaya. Kaga misali aka ce sa hannuna tambari na misali wanda nake amfani da shi wurin banki ko makaranta. Wannan abu ne na sirri da ni ya shafa kuma ba zan iya cewa ga yadda nake yi ba. Amma idan sa hannu na taimako ne so duk lokacin da mutum, eh ya buƙaci taimako, ina taimaka masa, ina tallafa masa, ina sa masa hannu daidai gurgudan abin da zan iya yi. So wannan shi zai iya cewa game da sa hannu da kuka yi magana. Banda wannan, ban da tunani na fahimci tambayar ƙu da gaske.

Ah, dadadare. Idan na je na gama sungwullolina na dawo dare dare na tara su sai kn wanke su gaba ɗaya a lokaci ɗaya. Wani lokaci kuma na kanyi da sassa fe kafin in fita. Ko kuma a lokacin da ba ranakun ayyuka ba shima ina yi gaskiya. To amma dai kaman yanda na faɗa nafi yi daraddare dareddaren ba hayaniya ina samun ruwa yadda nake bukata, ba ni da wani sauran tsabgogi da suke gabana. So nakan tashi in wanke komai da nake bukata tsab tsab tsab dared dare. Ah kaga, kafin ma gari ya waye, gari na waye wa zan tarar da kayana sun bushe. So a nan akwai wuta sai in yi guga da dutsen guga na wuta in babu kuma akwai irin wannan na gawayi sai in yi amfani da ita in yi guga. So dareddare na fiye wanki amma in gari ya waye kuma sai in yi guga na da rana bana guga daraddare wanki ne nake yi dareddare.

Kuma abun baya birgeni kuma ba na yi gaskiya kuma ba na tsaki, ba na yi wa mutane, ba na yi wa kaina ban iyashi kuma ba na yinshi gaskiya kuma bana yinshi gaskiya kuma bana buƙatan shi kuma mai yi ma baya birgeni ƙwarai da gaske gaskiya so ba na yi a taƙaice zan ce, wannan shi ne gaskiyar magana.